Akwai kalmomi da kuma maganganu wanda muke amfani da shi da dama. Musamman in kana so ka yi wani magana wanda ba kowa kake so ya gane ba ko myby ƙila in mutanen da kake suke kusa da kai, ba ka so su fahimta me kake so ka faɗa ma wanda ɗan uwanka ko wanda kuke tare. To shi ne da koi maganganu idan kun saba su daka mai bayani ko kuma ya kalla zai gane cewa ga abun da kake nufi in wanda zai canza ne, ya canza. In wanda ba zai canza ba ne, ya canza. In wanda zai juya ya riƙe ciki ne, ya zo ya riƙe ciki, ya sa hannu ɗaya a kan shi, filo ya riƙe hannun ciki da hannu ɗaya, ya kwanta yake shingiɗa, duk da ya kamata in zai yi murmushi ne ma ya yi. To kowa da yanayi yanda yake daga cikin tafiyar da abubuwan shi. Musamman irin wayen nan abubuwan suna da matuƙan kyau ka dinga kula ka kuma lura da abun da kake yi da kuma abun da kake faɗa lokaci zuwa lokaci don ba ka san wane abin da zai iya zuwa yaje ya kawo ba. Wannan shi ne.

Ganyayyaki da yawa wanda ake amfani da su, wanda a cewar likitoci yana ƙara lafiya kuma yana da matuƙar amfani. A kasance ana amfani da shi irin 'ya'yan itace kala kala, kowanne da na shi amfanin. Kaman zogala, da yawa likitoci na yawan magana a kan shi, sunce abune ɗaya dace a rinƙa ya kasance kana cin shi akai saboda amfanin shi. Kuma yana da ƙara, yana da magunguna da dama wanda inda suke faɗa da kwai sunadarai da yawa a cikin shi wanda yake ƙara yana, yana da kyau a kan kiwon lafiya kuma yana ƙara lafiyar jiki da sauransu dai. Wannan likitoci suke faɗa kuma duk abunda dai kaga likita sun yi magana akai ba za su zo su faɗa abunda bashi bane ko? Dole abunda sukayi bincike ne sukaga, suka gaya ingancin shi kuma aka gwada sanda zasu fito su tabbatar. Likita baze zo ya faɗa abunda bashi bane ko kuma ya zo yayi ƙarya to shi ne.

Kwalli da atamfa sutura ne na Hausawa wanda suna matuƙar alfahari da shi. Kuma kowa burin shi ya ga ma, masamman mata a cikinsu burin su suga sun yi sa kalan wannan kayan. Ko wanne tana jin daɗi ta fito in ta sa zani da atamfa saboda yana yin musu kyau. Wasu kuma yanzu sun koma sai dai su ba da tela ya masu doguwar riga. Ko wanne dai aka yi indai atamfa ne yana yin kyau sosai. Kuma za ka ga sun yi in sun sa suna shigowa ciki yana yin masu kyau sosai. Musamman ma kala wani wanda za ka ga ko wanne kala mai tsada da ƙarama. Amma ko ƙaramar ka sa za ka ga tsandarin riga mai indai kaba wanda ya iya ɗinki wanda ya iya tsari za ka ga an yi kayan da zai ma kyau.

Cin abinci yana gaskiya yana canzawa. Ya danganta da yanayin aikin da na yi, yanayin gajiyar da na yi da kuma, da kuma yanayin lokaci. Dakwai lokutan da za ka ga ka fi buƙatar abinci, akwai kuma lokutan da za ka ga ba abincin mako da akwai bi da mai ka fi sosai. To ya, abune wanda ya shafi lokaci da kuma inda kake da. Ina wani lokacin in kana cikin irin wani yanayi da ba ka so ma abinci ba sosai. To ya danganta da irin yanayin da kake. In kana cikin yanayi mai kyau wanda za ka iya, ina iya cin abinci, na kan ci abinci sosai da yawa. Amma na akwai lokacin kamar yanzu, um mutun bai da lafiya, ba haka ce ka kawo mai abinci da yawa ko kuma abun nan ba kana tsammanin yaci gaskiya. Amma lokacin shi ƙalau. Ka ga zai iya tsammani sosai da yawa. To wannan shine banbancin inda ni na san cin abinci yake da kuma inda wasu dai su, wasu kuma illin na su daban. Amma ni dai a wajena da kuma tunanina wannan shine. Kowa dai da yanayin tunahanshi, wannan kuma ba shi bane dalilin shi. Wani dalilin ne daban.

Ya taka murrawa mai muhimmanci a cikin rayuwana, saboda wani zubin ina, ina cikin yanayin da nake yin aiki ko nake yin wani abu, wanda nake neman ko abun da zai ɗauke mun kewa ko wani abu to nakan sa. In nana in inayi inajin magan ganun da ake cewa ina ganin cewa da kwai mahimiyan wasa zaka a wannan fannin kuma suna bada gudunmawa so musamman ma. Wanda suke a na bangaren afro beat da kuma hip pop wannan ɓangaren waton ingausa kenan da hausa. Wannan ɓangaren da akwai masu taka rawar gani sosai kuma suna ƙoƙari iya ƙoƙarin su.

Yanzu da nake ƙirƙira, aikin na kenan, ina ƙirƙira manhaja wanda zai sauƙaƙe wajen yin zaɓe. Kuma an yi, an yi zaɓe ba tare da an yi ta hanyar na'ura, an yi zaɓe ta hanyar na'ura ba tare da an yi layi ba, yanda aka saba yi. Sabo hanyar da ake zaɓe musamman a Najeriya ana shan wahala sosai. To shiyasa nake so in yi ƙuruƙo da ƙirƙiro da sabon hanya wanda za a iya yin zaɓe ta hanya mai sauƙi ba tare da shan wahala ba. Kuma musamman yanzu a yanayin da ake, idan ka saba da irin wannan ƙirƙiran, za ka ga ka kawo ma al'umma sauƙi wanda za su amfana sosai. Kuma duk inda ka je, rayuwa zakaga kai ma, za ka samu sauƙi kuma za a san abin da kake yi. Amma idan kuma ba haka ba, duk abin da kake yi, kai ma za ka ringa ganin shan wahala kuma ba zai yi maka daidai yanda kake so ba. Wannan shi ne.